Eh, tabbas muna yin ciniki a kasuwa sosai da sosai, musamman ma kamar irin ranan Laraba. Saboda ranar Laraba ta kasance ita ce rana da na fi kowane lokaci yin ciniki a kasuwa. Saboda ranar Laraba ita ce kasuwa da nake da kwastomomi da yawa a cikinta, kuma kasuwa ce ta cigari. Sannan kuma ina da ma'aikata da yawa waɗanda suke ɗauka kaya a wuri na sosai. Hakan shi ne yake ba ni dama yin ciniki sosai a kasuwa Sannan kuma banda rana Laraba, akwai ranar Talata, ita ma ina zuwa kasuwa, ina yin ciniki sosai a kasuwa. Akwai ranar Alhamis, ina zuwa kasuwa, ina yin ciniki sosai a kasuwa. Akwai ranar, wato ainashin Asabar, ita ma ina yin ciniki sosai a kasuwa. Akwai ranar Juma'a, ita ma ina yin ciniki sosai a kasuwa. Sai kuma ranar Lahadi, kasuwar mai addu'a, ita ma ina yin ciniki sosai. Tana ci sosai, saboda ita kasuwa ce ta, wato ƴan ƙasan Nijar, ƴan ƙasan Nijar suke zuwa sosai. Muna ba su sari na kayayyakin mu suna siya. Hakan yake ba da dama mutum zai seda da kaya dayawa, sai ka ka yi ciniki a kasuwa wanda ma ba ma ka tabba tsamani ba. Saɓanin sauran kasuwan nin na baya. Sannan kuma, ina da kaya a gida wanda idan ina kasuwa, idan na bar su a nan ake seda mun wannan kayan nan. Sai ka ga na yi ciniki da yawa sosai a kasuwa.

Eh tabbas ina yin amfani da kwamfuta amma ba wai a ko da yaushe ba nake yin amfani da wato, ainashi ta kwamfuta. Amma a wasu lokutan ina yin amfani da ita idan ina so zan yi wato ainashin kama irin, irin ɗaya da rafaka da ta yi sauran abubuwa. Sannan kuma idan an ba mu assignment ina yin amfani da kwamfuta wurin budda wato ainashin wannan assignment ɗin. Sannan kuma akwai irin project wanda nake yin aiki da su sosai wanda su ba sa maye a kan wato ainashin ita waya sai dai akan kwamfuta muke samun mu ɗora su yin wannan ayyuka. Haka kuma ni ma'aikacin cafe ne. Kwamfuta ta zamamman kamar ma ita ce sana'ata domin a rana ban san ko sun nuna ke yin amfani da wato ita ainashin wannan kwamfutar ba. Don ko yanzu haka ga nan ina yanzu haka ina amfani da wato ainashi ita kwamfuta. Na waya a hannuna ina yin aiki kuma sannan ina yin amfani da wato ainashi ita kwamfuta saboda ina yin abubuwa da yawa. Sannan kuma ina ɗauka hutu irin hutu na kyamara a cikin wato ainashi ita wannan kwamfutan. A nan dai muke gyara, a nan nake gyara hotunan. Sai ka ga a rana irin ina yin amfani da kwamfuta sosai da sosai. Ta yadda, idan ka haɗi duka ayyukan ma da nake yi kusan dukansu akan kwamfuta nake yi. Sannan kuma ina tattara kama irin bayanai na wato ainashin ma'aikatan da suke alkashinmu, alkashina a wannan cafe ɗin duka a cikin wannan kwamfutan.

To, da farko dai yanke farce abu ne mai matuƙar muhimmanci a matsayina na musulmi. Amma dai so da yawa so da yawa, amma fi yanke farce a ranar Juma'a. Idan muna so mu tafi masallaci to majority muna so da yawa muna yanke farce a dowar nan ta ranar ta Juma'a. Bugu da ƙari kuma yanke farce muna yanke shi ne ya, ya danganta da yanayin ta farcen ya fito ma. Wani yana yanke farce duk sati, wani yana yanke farce duk wata, wani yana yanke farce duk irin kamar bayan kwana goma, wani yana yankewa irin kamar duk bayan sati biyu. Amma kuma ni irin kamar duk bayan sati biyu gaskiya ni ma dai nake samu ina yanke farcen nawa. Wani lokacin kuma yana mahuce kama ban yankewa to a nishin farcen ba. Kuma dai ya danganta da yanayin yadda wato farce nan ka suke saurin fitowa. Akwai wanda za za ka ga duk kama irin duk bayan sati guda yana yanke farce. Akwai wanda kuma za ka ga duk kama irin duk bayan sati biyu farcen yana futowa ka ga ya yiwu. Wani kuma zai ma iya kai wata ɗaya bai yanke farce ba ko farce nan shi ba su fito da yiwuwa ba. To ya danganta da yanayin irin kamar sura ko halitta ta mutum wadda Allah Ubangiji ya mai a matsayin mu na musulmai duka dai mun san wannan. Idan muka ga wani farcena suna fito mai da wuri to mun san wannan duka ba daga gare shi bane. Idan muka ga wani basu fito mai da wuri to wannan shi ma duka ba daga gare shi bane. Amma yanzu kamar ni yau an yanke mun farce kuma haila yana sa a raina irin Juma'a mai zuwa idan ta zo ha ila za a iya ƙara yanke mun farce saboda ni farcen yana yawan futo mun, yana yawan futo mun. Kaga ke nan kamar duk sati ne nake yanke farce.

To da ƙarƙari sunan unguwarmu unguwar Madabu. Unguwa ce ta telawa muna da maɗin kaɗewa. Mun kasance mun taso ne tun lokacin muna yara ƙananu unguwarmu ta kasance unguwar talawa. Duk yaron da ya taso zai taso wato a ina shi da sana'ar ɗinki saboda wannan sana'ar ɗinki ta zama mana kamar sana'ar gado a ita wannan unguwar tamu ta wato a ina shi Madabu. Mu matasan Madabu duka mu mun ta so kusan ƴan kai ɗaya ta yadda muke abubuwan mu tare muna taimakon junan mu. Ba mu so mu ga matsala ta tasowa wani ɗan cikin mu ba tare da mun taimaki junan mu ba. Kuma duka abin da ya kawo haka wannan sana'a ce da kowa kusan da ya taso yana da ita a wato a ina shi ita wannan unguwar tamu. Sannan duka matasa suna da kungiyoyi nasu daban daban wannan suke taimakon junan su a wato ita a ina shi wannan unguwar tamu wato unguwar Madabu. Muma kuma wannan haɗin kan da muka gani mun koyi shi ne daga wurin yayyan mu saboda yayyan mu da suka taso daga da suka taso a wannan unguwar tamu ta Madabu to haka muka ga suna yi. Ta ilin shi dama ta tasar wa ɗan uwan mu to suna, suna, suna wato a ina shi haɗa gudummawa domin su taimake shi. Muma hakan ne ya sa da muka taso sai muka taso a haka ya sa unguwarmu ta kasance kamar unguwa ta daban. Kuma duka wannan abin ya samu asali ne ta wato a ina shi sana'a da kowa yake da ita a unguwar da ka taso dama unguwar telawa ce. Sannan kuma unguwar Madabu a wasu lokutan ta kasance unguwa wadda matasa suke yin gasa wajen yin aure. Wajen yin aure kamar misali dama dai duk kusan tare ake tasowa. Idan ka ga abokin ka ya yi aure to kai ma za ka zagi ka ce to kai ma dai ya kamata ka zo ka yi aure domin kada a barka a baya saboda shi dai aure ne abu ne mai muhimmanci. Wannan gasar ta aure tana daga cikin irin abubuwan da ƴan wato unguwar mu ta Madabu suke yi. Sannan unguwar mu ta Madabu akwai malamai anmako, akwai malaman addini, akwai malamai masu fasahohi kala kala. Sannan kuma ita wannan unguwar tamu ta Madabu akwai masu kuɗi a cikinta kamar irin su Alhaji Audu, su Alhaji Lawal Kora, akwai su ji wa a wannan unguwar tamu ta Madabu. Sannan kuma akwai masu aikin gwamnati da yawa. Akwai masu irin sana'a hannu, masu irin kamar gwangwam haka da dai sauransu. Unguwar mu ta haɗa abubuwa kala kala. Sannan unguwar mu akwai titi wanda direct straight ne ba tare da ana samun wata matsala ba. Sannan unguwar mu idan damuna ta zo to zai kasance ba mashan wahala wurin kamar irin ruwa ya dinga shiga gidajen mu saboda unguwar mu muna furta hanyoyin ruwa. Kamar a irin wannan daidai lokacin gab da damuna za ta zo to muna bi irin kamar kwatoci duk mu gyagygyra inda muka tabbatar yana da matsala domin kada idan ruwa ya zo a samu matsala a wato ita a ina shi wannan unguwar tamu. Su wannan ita ce, ita ce unguwar mu wato unguwar Madabu wadda aka fi sani da unguwar telawa a diggarin ɗaura namu gaba ɗaya.

To, da farko dai a duk lokacin da nake a cikin damuwa ina yin abubuwa kala kala waɗanda suke bani farin ciki waɗanda suke bani nishaɗi. Ya danganta da damuwar ta kala ce saboda kowace irin damuwa kusan zai kasance akwai maganinta. Kamar ni dai abun da ya fi damuna shine idan aka ce budurwa ta taɓa ta min rai. To a duk lokacin da budurwa ta taɓa ta min rai ina cikin damuwa sosai. To abin da nake yi in huce shine ta ma dai ba budurwa ɗaya gare ni ba. To ina yin ƙoƙari in kira wato ainishen ita ɗayan budurwata sai in kira ta sai mu yi fira da ita a lokacin sai mu yi firar soyayya da ita ta yadda za ta goge mun duka wannan damuwar da nake ciki a dalilin ita wannan budurwar wadda ta bata min rai. Idan ku mai kasance damuwa ce ta waje to su dawa idan na shigo cikin gida ina zuwa wurin maman mu kawai in ganta idan na ganta zan fara ba ta labari. Wannan ganin nata tuni da labarin nake ba ta yana kore mun damuwa sosai. Idan ku mai kasance ita damuwar kama irin ta cikin gidan ce wanda aka samu tsakanin ahali saboda kowane ahali akwai irin damuwa da take take damun su. To a matsayina na musulmi babban abun da nake yi in samu wannan ainishen ita natsuwa damuwa ta fita daga raina ina yin arwala ne in yi sallah sai in roƙi Ubangiji ya kawo mun afuwa ya kawo mun sauƙi a cikin wa to ainishen damuwar da nake yi. Sannan barcin na ga wannan na yi sallah sai kuma in karanta Alqur'ani saboda karatun Alqur'ani yana da matukar muhimmanci. Idan muka karanta shi mu musulmai duk irin damuwar da nake ciki to to damuwan mu. Tana zama ne kamar irin a cikin idan muka karanta Alqur'ani idan muna da damuwa guda ɗari to nantinai dukan ta wannan damuwar ko kuma dukanta ma guda ɗarin tana tafiya. Sadiyan wannan Alqur'anin da muka karanta saboda a cikin Qur'ani akwai dukkan wani waraka ta kowane irin ciwo ba ma damuwa ba. Duk kowane musulman da ya kasance a cikin damuwa ma damar ya ya karanta Alqur'ani to damuwa tana sake shi sosai. Zai zama kamar bai ma taɓa shiga cikin kowace damuwa ba. Sannan kuma har'ilau idan kuman idan wani lokacin idan ina cikin damuwa kafin duka in yi irin wannan abubuwan to ina kama samun lokaci in kwanta in yi bacci saboda shi ma bacci yana daga cikin abubuwan da suke ta mutum irin idan damuwa ta baiwa. To idan ka kwanta bacci ka huce to za ka ga da ka tashi ka tashi da zuciya sabuwa da ƙwaƙwalwa sabuwa waccan damuwar ta ɗan rawu a cikin zuciyarka.

Eh tabbas ina raba ayyuka ga wasu saboda ni ma'aikacin wato ainihin kamfani ne saboda akwai ma'aikata da yawa a ƙarƙashina, shi ya sa nake raba ayyukana daban daban. Ina da ma'aikata aƙalla za su kai guda ɗari. Sannan kuma ayyukan da nake yi suna da matuƙar yawa. Hakan shi ne ya sa nake rarraba wato ayyuka ga ma'aikata da yawa. Ma'aikatanmu suna da yawa sannan kuma suna da fasaha, suna da basira, suna da saurin fahimtar wato abubuwa. Duk abun da na raba musu da ayyukan da na ba su yana kasancewa ne suna yin wannan ayyukan. Akan lokaci ba tare da wato ainihin an sami matsala ba. Kuma sannan bacin ma'aikaci ne ni na wato ainihin kamfani. Ina da wurare da yawa inda nake da ma'aikata, ma'aikata a wato ainihin ƙarƙashina. Kafin ma ni har ila yau in zama wato shi ainihin shi ma'aikatan in fara samowa mutane wannan ayyukan, da ni wato ainihin tela ne. Ina yin sana'ar ɗinki. Sannan a itama wannan sana'ar ɗinkin tawa ina da yara da yawa. Idan lokacin kamar irin babban Sallah tazo, ƙaramar Sallah to ina ma samo wato ainihin kamar sojan haya ta wasu yaran wanda za su zo su taya ni aiki saboda kayan da ake kawo min a lokacin suna da matuƙar yawa. Idan yaran wannan na samo su sai in zo in rarraba masu wato wannan ayyukan nawa sai ka ga ayyukan suna tafiya kamar yadda ake so ba tare da an samu matsala ba. Saɓanin kamar ni ba zan iya yin ayyukan da yawa ba. Dole to sai na rarraba ayyukan ga wato ainihin su wannan yaran nawa kamar irin idan ni ɗaya ne, bai fi ba in yi in amsa kamar kaya kama irin seti hamsin ba ko seti ɗari idan ni ɗaya ne. Amma idan ya kasance akwai yarana goma to za'a iya amsar kamar kaya siti ɗari biyar. Sai in rarraba wa wannan yaran duk wannan kayayyakin sai ka ga aikin ya tafi yadda ake so.

Da farko de, shi zubar da shara yana daga cikin tsafta. Sannan kuma ni ina aiki ne a wato ainashin shago. So idan duk lokacin da aka ƙura, kama irin shara ta taru dewa, to akwai yara waɗanda nake sawa su suke zuwa, wato ainashin su mu wannan aikin na zub da, na zub da shara. Ina biyan su kuɗaɗe da yawa. Tun kafin ma sharan ma ta taru da yawa, za ka gan yaran sun zo, ko hayhayyaki, kowa hariyaki ya zo yayi wannan aikin saboda ya san cewa za a biya shi ne kuɗi da yawa. To haka ne ni nake samu, in zub da, in zub da wannan ainashin sharan. Sannan kuma akwai ina yin kiwo, ita kuma shi wannan kiwon da nake yi wurin dabbobina idan suka sha, suka tara shara, to ina ɗibi ta, in meda ta a matsayin taki idan ta taru da yawa ko in siye da wa manoma. Ko kuma idan ina so kafin ma in seda wa manoma, so zan iya tarawa ni ma sai in kai gonata.

Da farko dai ina yin amfani da waya ne guda uku a hannuna. Na farko ina yin amfani da wato ina shiga waya keypad. Ita wannan wayar keypad amfaninta a wurina shine ina yin kira ne kaɗai da ita. In ɗora kamar suma sumaina wanda su na kira ni kawai. Na biyu kuma ina yin amfani da waya Samsung. Ita kuma wayar wannan Samsung amfaninta a wurina ina yin mining da ita, ina yin airdrop farming da ita, ina yin sauran abubuwa waɗanda suka shafi wato aina shin web3. Sai kuma ina yin amfani da, da waya iPhone. Ita kuma wannan iPhone ɗin ina yin amfani da ita ne saboda ɗaukar hoto. Saboda ɗaukar hoto tana daga cikin sana'ata wadda, wadda nake yi. Sannan kuma ita wannan wayar iPhone ita ma tana kawo min wannan kuɗin da. Sannan ita iPhone tana da network ne sosai shiyasa nake yin amfani da ita sosai.

Ina wanke tufafi so ba adadi gaskiya saboda kayan da nake sawa suna da yawa. Sannan kuma shi wanke tufafi bai ma zama gaskiya kamar aikin da nake yi ba. Sau dayawa ina badawa ne wajen wanki, ana wanke mun wato ainashin su wannan tufafin nawa. Ya kasance dai so daiwa su kayan da, da nake wankewa irin kamar irin su gajeren wando, irin su riga t-shirt a ciki, su ne irin kamar kayayyakin da nake wankewa. Amma sauran wancan kayayyakin irin wanda nake sawa manyan kaya, su ina kai su ne wurin wanki gaskiya. Su kuma wannan ƙananan kayan ina wanke su ne duk kullum, kullum, kullum. Ko wata rana ina wanke wato ainashin wannan tufafin nawa ko su ɗaya, ko su biyu, ko su uku, ko su huɗu a rana. Babu dai irin ranar da idan ta zo bana wanke wannan tufafin. Yana kasancewa ma dai kamar wani aiki ne wanda nake yi a ko da yaushe. Wato ainashin su wanke wannan kama irin t-shirt ɗin da gajeren wando. Sannan kuma a da lokacin da ina ƙarami, na kasance ina yawan wanke tufafi. Duka kayayyaki na ma ni nake wanke su. Lokacin har na mamanmu ma tana bani, ina wanke mata tufafin ta. To kuma lokacin da na ƙara girma tufafin nawa sun taru ne sun yi yawa ta yadda ni ba zan iya wanke su ba dukansu. Sai dai iya kama irin gajeren wandon wannan da t-shirt su ne irin bas, ba kama kala biyar ba ko kala goma. Su ne waɗanda nake iya wankewa.

Eh tabbas ina tara tsabar kuɗi kai. Tsabar kuɗi ma sosai ina tara su gaskiya saboda su tsabar kuɗi sun ma fi muhimmanci sosai sabanin irin in je in, in tara kuɗi a cikin banki na. Saboda wani lokacin kana so ka yi uzuri sai ka ga idan babu tsabar kuɗin a hannunka kana shan wahala sosai. Amma idan ya kasance, amma idan ya kasance kana tara wannan tsabar kuɗin ko da a aljihunka ne ko daa, ko da asusu ne to hakan yana ba ka dama da za ka iya kashe kuɗinka a duk lokacin da kake so. Sannan ina tara tsabar kuɗi a asusu. Ina da asusu tun ina ɗan yaro ƙarami. Wannan asusun target ɗina shine amfanin tara wannan tsabar kuɗin a cikinshi ne da shi nake so in na girma in samu in yi aure da wannan tsabar kuɗin da nake tarawa. Sannan kuma wani lokacin tara tsabar kuɗi ya ma fi ace kana da kaddara saboda su tsabar kuɗi su ne asalin mutum sabanin kuma a ce mutum yana da kaddara. To ya danganta da yanayin yadda mutum yake da ra'ayinsa da dadaiwayonsa a kan al'amuran kasuwancin shi. Amma ni ina tara tsabar kuɗi sosai. Don a yanzu haka asusun da na tara kuɗi, tsabar kuɗin da na tara za su iya kai kama irin naira dubu ɗari uku, irin ko naira dubu ɗari huɗu. To ina ta jigaba da tara wannan tsabar kuɗin har sai sun kai kama irin ko miliyan da wufiyar haka.

Ina cin abinci a kowace safiya kala kala. Ya danganta da yanayin tsabar kuɗin da na tashi da su a wannan safiyar. Amma abin da na fi ci shine ina yawancin doya a kowata safiya. Sannan ina cin koko da ƙosai wani lokacin. Wani lokacin ina cin wake da shinkafa da safe. Wani lokacin ina cin nama da safe. Wani lokacin ina cin karas da safe. Wani lokacin ina cin ayaba da safe. Wani lokacin ina shan kankana da safe. Wani lokacin ina shan mangwaro da safe. Wani lokacin ina cin gwanda da safe. Wani lokacin ina, wani lokacin ina cin rogo da safe. Wani lokacin ina cin wake da shinkafa. Amma dai doya ita ce abinci wadda na fi ci dai a ko da yaushe. Wani lokacin ina cin tuwon hatsi saboda akwai wata mai tuwon hatsi a unguwarmu, ta iya sosai. In ba tuwon hatsin ba, wani lokacin kuma sai tuwon dawa. Shi ma tuwon dawa ya kasance abincin da nake ci a kusan kowata safiya. Amma dai doya ita ce dai abadda da ake yi a gidanmu. Akwai ta available a ko da yaushe. Na ma fi cin ita wannan doyan fiye da kowane abinci a kowace safiya. Sannan ina, ina shan shayi. Shi ma ina shan shayi a kowata safiya. Sai kuma abu na ƙarshe wanda na fi ci a ciki, ina cin wato ainihin koko da ƙosai. Saboda koko da ƙosai kaman shine abincin da muke ci a kowace safiya. Dan munan yankunan mu kusan kowane mutum shine abincin da yake ci a kowace safiya, wato ainihin koko da ƙosai.

Dafarko dai abokantaka wata aba ce wadda take da matukar muhimmanci a rayuwa. Idan mutum ya kasance ya taso a rayuwar shi baya da aboki wanda zai taimaka mai ko kuma abokai wanda zai taimaka wanda za su dinga taimaka masa, to rayuwar tana kasancewa aba mai matukar wahala. Sannan abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine taimakon juna. Shi kuma taimakon juna ya ta'allaka ne ta yadda kuke son junanku idan kuka taso tare da abokanku. Wasu abokan zai kasance, wasu abokan zai kasance tun suna yara sun saba taimakon junansu tun da suka tasu ta yadda babu wanda zai shiga matsala ba tare da daya ya taimake shi ba a cikinsu ba. Sannan kuma abin da yake da muhimmanci a cikin abota-- abokantaka shine rike amana. A matsayinka na aboki ya kamata ace ka rike wa abokinka amana ta yadda babu cuta, babu cutarwa a tsakaninka da shi. Na biyu kuma akwai gaskiya. Gaskiya ma tana daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmanci a cikin abokantaka. Dolen dole ne aboki ya dinga faɗi ma abokinsa gaskiya ta, ta yadda kowa duk wanda ya faɗi wa kowa zance zai iya yadda. Na biyu kuma akwai kyautatawa. Yana da muhimmanci kowane aboki ya dinga kyautatawa abokinsa. Na biyu kuma akwai kulawa. Kula saboda kulawa tana da matuƙar tasiri a cikin abokantaka. Idan ka kasance abokina ne kai ba ka kulawa da ni, ba ka kira na to ni ma ba zan dinga kiranka ba. Amma idan ya kasance muna kiran junan mu kamar irin a ko da yaushe to zai kasance wannan abokantakatarmu tana ƙara danƙo, tana ƙara muhimmanci. Sannan kuma a cikin abu wanda yake da muhimmanci a cikin abokantaka akwai sada zumunci. Sada zimanci kamar shine yau ina, yau zan tashi daga inda nake in taka ƙafa in je inda abokina yake ko da a ce ba garinmu ɗaya ba, ko da a ce ba unguwarmu ɗaya ba, ko da a ce inda muke zama ba ɗaya bane ba. Wannan ma yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmanci a cikin abokantaka. Sannan kuma abu, abin da suke yake da muhimmanci a cikin abokantaka akwai bada shawara. A matsayinka na aboki ya kamata ace ka dinga bada ba abokinka shawara ta abin da ya dace. Kaman misali idan al'amuran aurenshi sun taso to ya kamata ace ka jajirce a kan, a kan duka abubuwan da suka taso wa wannan abokin naka ka ba shi shawara a kan abin da ya dace. Idan ka ga yana neman shi ga kamar wata hanya wadda ba ta kamata ba to ya kamata ace ka yi gaugawar sannan da ko da yayansa ne sannan kuma ka yi ma ka mai fada ka ba shi shawara. Hakan yana da matuƙar muhimmanci a cikin abokantaka. Sannan abu na gaba wanda yake da matuƙara muhimmanci na gaske a cikin wato abokantaka shine ka dinga faɗi wa abokinka damuwarka shi ma ya dinga faɗi ma, ma, ma damuwarsa. Ta haka ne kaɗai za ku gano cewa to abokantakarku tana da matuƙar muhimmanci saboda idan kana gaya abokinka damuwarka shi ma dole zai dinga faɗi ma damuwarsa. To zai kasance a ko da yaushe kuna jin sirrikan junanku ba don ku fallasa junanku ba si don ku taimaki junanku. Amma idan ya kasance kowa bai jin damuwa kuwa to wani ma zai kasance a cikin matsala. Idan wannan abokin nashi yana da magani ita wannan matsalar tashi amma saɓanin zurfin cikin da yayi bai gaya mishi wannan matsalar tashi ba to shi abokin nashi ba zai ka-- ba zai fahimci cewa ba yana daga cikin ma-- yana cikin matsala ba. Amma idan dai har aboki yana gaya abokin shi damuwarsa to zai kasance yana taimaka masa kuma ba tare da ya mai gori ba saboda ita abokantaka babu gori a cikinta. Sai dai waɗanda sun ko minene abokantaka ba. To wannan yana da matuƙar muhimmanci wato faɗawa juna damuwa ta yadda idan wani yana da damar da zai taimaki wani zai yi hakan cikin gaugawa ba tare da wani ma ya ji abun da yake damun wani ba.